Ina karɓar baƙo ta hanyar tarbo nayi, a dafa masa abinci, a bashi roma, sanyi ya sha da wajen kwanci.

Na fi son taxi akan bus.